Ba na rera waƙa lokaci -lokaci amma idan na yi playin ɗin waƙa ina ɗan aiki ina ɗan rerawa inɗan dinga maiming ɗin waƙar nima in ta yi min daɗi na dinga yi amma ba wai ina rera waƙa ba ne kuma ni ba mawaki ba ne shi ya sa amma idan nayi playin ɗin waƙa ina ɗan aiki ko a cikin ɗaki haka ko a gida shago nakan dan yi playin ɗin waƙa a jambo box ko rediyo waƙa ina ɗann rerayawa ina ɗan jin daɗi idan waƙar ta mun daɗi ina yi.

Eh, ina buga rubutu amma ba wai da sauri ba. Saboda in kana buga rubutu da sauri, ba kowane rubutu ba ne za ka samu abin da kake so. Dole sai kana yi, kana ɗan bi, ahankula, kana binshi layi layi, JP JP sai ka samu abin da kake so. Saboda in kana rubuta rubutu, rubutu da sauri, ba lalle ka samu abin da kake so ba. Akwai rubutun da za ka iya rubuta, ka zo ka yi mistake, ka dawo baya, ka goge, ka ga wannan matsala ne.

Eh, ina karatu kafin na kwanta saboda karatu kafin ka kwanta yana da kyau, kuma yana da kyau in kayi karatu kaɗan yi, wasu addu'o'i da za ka samu ka kare kanka. In na karatu ɗan kaɗan dai ina samu, ina ɗan yin wasu addu'o'i sai na samu na kwanta. In na tashi ma da safe, sometime ina ɗan yi karatu na kaɗan kafin na samu na fito daga gida ina shiga ofis ko in na shiga ofis ma na ɗan yi karatu na kaɗan kafin na fara aiki.

Eh ina kallon kwanan wata da daddare kamar ina da plan ɗin zan yi abu zuwa gobe. Ina ɗin target naɗin sauna da kalla kwanan wata kafin dare ya gama rufe wa. In na kalla kwanan wata ya zo nuna mun na samu abun da na ke so to sai na samu na kwanta. Saboda wani zubin ina ɗan duba abun da zanyi kamar gobe ina da aiki kaza ko in zan yi amfani abu kaza haka ko zanje makaranta nai abu kaza haka to ina ɗan duba kwanan wata.